Sosai ma, ina yin waƙa cikin zuciya. A lokuta da dama na kan yi waƙa ko kuma ce waƙe a cikin zuciyata ba tare da wanda suke kusa da ni masu jin ko sun fahimci wane yanayi nake ciki ba. Toh ina tsintakka ina a cikin wannan yanayi ina yi kuma.

Eh ni mutum ne mai kula da gashi kuma ina son gashi a jikina musamman a kaina. So ina kula da gashi a kaina, ina gyara shi, ina tsaftace shi, ina wanke shi kuma ina zuwa wurin me aski shi ma ya gyara mun shi, ya saita mun shi. So gaskiya ina son gashi sosai a kaina kuma ina kula da shi sosai matuƙa ina kulawa da shi yanda ya kamata.

Eh, ina sa hula. In zan fita nakan ɗauki hula in sa kuma ina da huluna a ɗakina da nake ajiyewa saboda ni mutum ne mai mu'amala da hula musamman a lokacin iska. In ka fita ka ƙura za ta iya damun ka a fuska ko a kai, so sanadiyan hulan da ka sa ana ɗan raguwa da irin waɗannan abubuwan.

Muna tara shara a cikin dustbin. Idan yayi yawan da zamu ɗauke shi mu fitar da shi daga cikin gida, mu je mu watsar da shi duka, so sai mu ɗauke shi mu fitar da shi mu zubar da shi ga baki ɗaya.

Nakan kunna wasu lokutan saboda duk lokacin da na tsinci kaina ina buƙatar zuwa wani lokaci tashin amfani da lokacin ko in yi wani abu, so ina kunna sanarwar apps.

Eh, ya danganta da irin ƙidayawar da na yi musu tun farko. Idan har na gamsu kuma na tabbatar da abin da na yi, in na yi sau ɗaya, sau biyu ma haka ya isa.

Idan ina tafiya wani lokacin abun yakan bani mamaki. Ina tafiya ina kallon inuwa ta saboda abu ne na mamaki ka ga duk inda ka yi abu wani abu mai kama da kai yana bin ka kuma duk inda ka tafi ko gudu ka yi ko tafiya ka yi.